Ƙwarai ma kuwa ina cin citta a kan abinci. Ai dole ne a ci citta. Ka san cittan na yana da amfani kala kala a jiki. Yana, yana wanke jiki ga mara, yana wanke jiki a kan cututtuka. To idan ba ka ci citta ba gaskiya ba ka yi daidai ba. Ina cin citta gaskiya.

Eh to, babban nasarar da muka samu a aiki akwai su dai kala kala, ba ɗaya ba, ba biyu ba. Gaskiya mu nasarar da muka samu a aiki wato mun koma daga wutan NEPA zuwa wutan solar. Kaga yanzu babu wani biyan wai kuɗin NEPA da wani abubuwa haka, kaga ne? Sai kuma an ƙara watan nasarar da muka samu, an ƙara mana albashi, kaga ne? To waɗannan nasarar da muka samu a wajen aiki kenan.

Kwarai ma kuwa amma da ke nan gaskiya. Kaga dai yanzu idan ana maganan idan ina jurewa barkono mai yaji, gaskiya da kenan domin yanzu ina da ɗan matsalan ulcer, ka gane to. Domin haka gaskiya na daina cin yajin nan sosai. Kaɗan dai nake ci amma gaskiya da ina jurewa, ƙwarai da gaskiya. Amma yanzu kaɗan nake ci domin ulcer da nake da shi.

Eh to ne idan ana tambaya ko idan ina son hawa a matakala ko lift, gaskiya ne, ni irin mutumin da nake son exercise ne sosai. Wato idan na tashi da safe in ba wai na taka ba ko na yi gudu bana jin daɗi. To domin haka gaskiya ne na fi son hawa matakala. Gaskiya ne ban, ban jurewa lift ba gaskiya.

Eh to idan na gane tambayan nan wai wane gudu na fanka na ke so, to wane gudu? Wato lamban kenan inda fankan yake gudu? Idan na gane kuma idan daidai ne to gaskiya ni bana son iska sosai a daki. Kwarai ma kuwa bana son iska sosai a daki domin idan iskan nan ya ya taho da karfi gaskiya yana bani mura Domin idan na shaki iska da yawa yana bani mura gaskiya. Domin haka ni nafi so kamar lamba biyu haka ko lamba uku. Kodayake ya banbanta.

Eh to idan ina zuwa gidan fim, gaskiya ba lalle ba amma ko da yake a cikin wata ɗaya ko biyu haka ina zuwa sau biyu ko wani lokacin ma ko sau ɗaya. Sau ɗaya ko sau biyu nake zuwa gaskiya ban fiye zuwa gidan fim ɗin ba domin ni komai akan waya na nake yi gaskiya komai akan waya nake yi ba lalle ba ne idan dai zan je gidan fim sau ɗaya sau biyu a kan wata ɗaya ko wata biyu.

Eh to yaya nake son zama? Eh to zaman nan dai akwai shi dai kala kala ne amma gaskiya ne na fi so na samu kujera mai kyau na zauna na a yan da ya kamata. Ka san a abun zaman nan akwai benci sai kuma akwai plastic char din nan wanda idan ka zauna zaka ɗan jingina da bayan ka. Sai kuma akwai na bencin nan na gargajiya wanda babu inda zaka jingana baya sai dai kaɗan matso dashi kusa da bango. To ni gaskiya na fi son na plastic ɗinnan domin idan na zauna zan jingina da baya.

To idan na gane tambayan nan wai sau nawa nake share ƙura, kode kura? Eh to idan ana tambaya sau nawa nake share ƙura gaskiya ni ba lalle bane ba domin ni bana ma aiki da kurar nan gaba ɗaya. Amma kuma idan ban gane bane ba to amma gaskiya ni bana amfani da kurar nan gaba ɗaya. To dalilin haka babu wani wai sau nawa nake sharewa domin bana aiki da.

Eh to idan ana maganan nama ka ga dai yanzu, ah maganan gaskiya ga Allah, ka ga yanzu ina da matsala hakure. To amma dai ba dadi na bada amsa tukuna, ni na fi son naman, naman sa wato naman shanu kenan fiye da, da naman ƙazama. Na fi son naman shanu gaskiya amma da yake da yanzu gaskiya ina samun matsala da akori. To yanzu na fi son kifi da ƙwai.

Sau nawa nake rubuta rahoton? Eh to ba lalle bane ba amma wani lokacin gaskiya ina rubuta shi sau biyu ko sau uku haka. Eh, ya bambanta gaskiya sau biyu ko sau uku ko sau huɗu dai ba lalle ba banda wani tabbas wai lambar sau nawa nake rubuta amma tabbas ina rubuta shi.

To idan na gane tambayan nan wai yaushe na ke kejin waya, waya na keji keji wato rigan da ake saka mai koyaya, ko dai ai to idan dai na gane tuga shi nan dai yaushe na ke kejin waya waya na to, ko dai password ake magana idan tawan nan ne gaskiya ko dai yaushe domin a seti ya ke.

Eh to idan ana tambaya a bokiti nawa muke da shi a gida, to gaskiya muna da bokiti kaman uku, huɗu haka ko biyar. Eh to ba zan iya cewa ga tabbas ga lambar bokitin da muke da shi a gida ba, domin a ko da yaushe wani ana samun matsala. Wansu suna farkewa, wansu kuma suna fashewa. To dole ne a shiga kasuwa a sayi wani, ina a yi replacement ko dai wani lokacin amma a siya kawai a yi ƙari. Amma kaman huɗu, biyar haka muke da shi.

Eh to gaskiya ina bacci da rana eh ƙwarai ma kuwa amma gaskiya ba ko da yaushe ba. A misali idan muna mun shiga aiki da sassafe kaga babu wani maganan bacci da rana domin ahhh ba ma dawowa da rana. Kagane muna dawa kamar karfe huɗu haka zuwa karfe biyar kaga yamma ake nan. To kaga babu wani maganan bacci da rana sai dai ranar Lahadi wanda ba a shiga aiki ko dai babu aiki na gaba ɗaya kafin za'a ne za'a na maganan wai ana bacci da rana.

Yaya nake kiyaye kalmar sirri? Eh to, idan ana tambayar yaya nake kiyaye kalmar sirri gaskiya, ka ga dai kawai na dai ce ka ba wa kanka doka. Ah kaga ne? Dokan da za ka ba a kanka ɗinnan ba ko da yaushe za ka na magana ba kuma ka kula da irin magungunan da suke fitowa daga bakinka. Kaga ne, da haka za ka ƙare.

Eh to idan ana tambaya wane irin launin tawada nake amfani da shi. To ka ga dai akwai su kala kala. Ko akwai ja, akwai blue sai kuma akwai green akwai su dai da yawa. Akwai baƙi ma. Amma gaskiya ni na dan fi amfani da wato ƙoriya. Kagane ƙoriyan nan ni ya fi mun gaskiya.

Ai ni yanzu babu maganan ko ina ciniki a kasuwa ko ba na ciniki a kasuwa domin ni ba ɗan kasuwanci ba ne Ni ba ɗan kasuwanci ba ne ba kaɗan. Ko ni aikin kamfani nake yi, babu wani maganan kasuwanci ko ina ciniki ko ba na ciniki, eh ko a'a, ni dai ba na ma zuwa kasuwa, ba na kasuwanci ƙgaɓa ɗaya. Aikin kamfani nake yi.

Yaya nake bayar da ra'ayi a aiki? To, kaga dai idan ana magan aiki, aikin nan gaba ɗaya gaskiya, inba wai an bashi a hankali ko kuma ana da hankuri ba, gaskiya ana samun matsala ana fiye samun matsala gaskiya. To, idan ana tambaya yaya nake bayar da ra'ayi a aiki? Eh to, idan dai za ka iya yi ko dai na ga abin da zai bambanta kowa ne ƙwarai.

Eh to gaskiya wannan barkwanci ɗinnan gaskiya ni ban gane ba amma idan aka tambaye ni wai ina iya bada barkwanci, barkwanci to ni dai barkwanci ɗinnan kaman zagi ne ko dai ashar haka dai abun yake amma gaskiya idan aka tambaye ni idan ina bayarwa, a'a ni bana bayarwa domin ni maganan gaba ɗaya ma ban gane ba.

Eh to ina ana maganar ina nake iya ko dai nake son ciyar da hutu to ka ga dai yanzu a misali idan lokacin sallah ya ƙaraso ko dai lokacin Kirsimeti ko dai an samu wani hutu mai ɗan dogo haka ko dai mai ɗan tsayi ko dai mai ɗan auki, ka ga ya kamata muna tafiya irin nan mu tafi ƙauye mu je mu ci hutun nan a nan kafin mu dawo.

Ƙwarai ma kuwa musamman ma lokacin, lokacin Sallah ko dai lokacin Kirsimeti haka. Ƙwarai ma kuwa ana raba, ana raba abinci da mutane. To idan ba a raba abinci da mutane ba kaga ba ayi abin da Allah yake so ba ko, ko bahaka ba? To kaga ya kamata a raba abinci da mutane musamman ma almajirai ko wanda suke, ah suke da matsala kagane.

Ah, wannan tambayan idan ina raba wurin da nake a yanar gizo, ah to idan dai, idan dai, idan dai ta ɓangaren geopolitical zone ɗinnan inda ake cewa yi idan ka kai setin za a san inda kake, za a san me da me. Ai wannan tabbas ne. Idan ba a san inda kake ba wani lokacin wasu application ko dai wasu abun da kake akan waya ai ba a iya baka access. Dole sai ka, sai ka raba.

Kwarai ma kuwa ai duk wani waya wani duk wani waya Android na zamani wanda dai ake siyan kwanan nan ai yana daidaita haske da kanshi. Ai yayi kamata a musamman ma idan ka fita kana cikin rana ko akwai haske ko babu haske zakaga yana daidaitawa da kansa. Kwarai ma kuwa yana daidaita.

Eh to idan ana tambaya wane launi labulen mu suke da shi to kagade akwai kalan da kala kala amma mu gaskiya mun fito ja wani lokacin muɗo fari sai kuma wani lokacin muɗo su biyu gaba ɗaya amma dai gaskiya idan ta tambaya ne ƙwarai da gaskiya ana bada ƙoriya da kaman kalan madara haka.

Eh gaskiya ina tafiya da sauri. Ka ga dai, musamman abun ya, ya banba ya danganta a, a, a misali, ah duk wani ɗan adam akwai inda yake tafiya ko ba haka ba. Waɗansu akwai inda suke tafiya kaɗan, kaɗan, kaɗan, amma ni gaskiya ina tafiya da sauri, da sauri domin haka ne Allah ya halilshe ni.

Eh to a nan arewanci, a nan garinmu inda muke babu wani bas ko taski. Aaa munfi so adai-dai-ta. Idan dai ka san me adai-dai-ta, wato adai-dai-ta sahu, wato tricycle ke nan a turanci ko ba haka ba. Ni na fi son wannan gaskiya domin ni na fi sabawa da shi kuma ni-yafi min tsaro.

Eh to ƙwarai, ni dai gaskiya ba na tauna goro. Kaga, abun nan dalilin da ni ba na tauna goro shine yana sa haƙori ja gaskiya, kuma yana, yana ɓata haƙori, yana lalata haƙori. To domin haka gaskiya ni ba na taunawa. Amma ka ga, eh, dattijai, dattijo irin nan wanda suka ja shekaru da mai da mai dinnan, ah gaskiya su suna tauna ƙwarai da gaskiya su sun ma saba amma gaskiya ni ba na yi.

Kwarai ma kuwa, waye baya jin waƙa cikin zuciya ko dai baya yin waƙa cikin zuciya. Kwarai ma kuwa mutane da yawa suna yin haka. Wani lokacin za ka, za ka ga kana aiki amma cikin zuciyarka kana waƙa ko dai kana jin waƙa, haka de. To kaga ne wani lokacin dai ba wai a ana yi ko ba a yi ba. Tabbas idan ka ajiye mutum ɗari a nan mutum casa'in da biyar suna waƙa a zuciya. Kwarai ma kuwa.

Eh to idan ka ce a wanne wata aka aife ku, wato idan ka ce ku, wato mu, mu kenan, dawa dawa, dawa dawa kake nufi. Sai dai ka ce a wanda wata aka aife ka. Kaga ne a ka, ba ku ba. To ni idan, ni dandani ne idan ka tambaya wata, tun da ba ka tambaya shekara ba, ka tambaya wata, to ni a watan November ne wato kafin karshen watan nan aka haife ni.

Wato wannan tambayan ka, ka ce nawa nisa kake iya tafiya da kafan ka? Wato, aa wanda-- eh na gane, na gane tambayan ka. Wato ni gaskiya idan ana tambaya ni sadda nake tafiya da kafa, gaskiya ina tafiya wajen kilomita sama da biyu, sama da uku. Domin gaskiya ni takawa nake sosai, ƙwarai ma kuwa ina takawa. Domin idan ka san inda gidana yake da kafin na taho kusa da wani kamfanin mu za ku-- gaskiya za ka san da cewa ina takawa sosai.

Eh to tambaya nan gaskiya ni ban gane ta sosai ba amma ka ce yaya nake tafa? Wato tafa, tafa gaskiya ni ban gane ba amma tafa nan idan tafa hannu ne, idan tafa hannu ne inda dai duk wanda, duk wanda ɗan adam yake yi ana tafa hannu a kawo wannan hannun, a kawo wannan hannun sai kuma a tafa. Amma kuma idan ba tafa da kake nufe ba ke nan gaskiya ni ban gane abin da kake nufe ba. Amma idan tafawa ne ina yi yanda kowane ɗan adam yake yi.

Kwarai ma kuwa, tun da da eh ina yi. Ka ga dai duk wanda yake da waya na zamani wato Android dinnan gabaɗaya, kusan gabaɗaya dai. Na san ba duka ba amma kusan gabaɗaya akwai ana kiran bidiyo ɗinnan sosai. To ka gani idan ka, musamman ma idan ina kan WhatsApp ko ina kan Facebook ko ina kan Instagram ko ina kan bidiyo chat dinnan, kwarai ma kuwa ina yi, eh ina yi.

Eh to idan na gane wannan tambayar naku sosai, me nake yi domin ƙaran aiki ko dai kare aiki? Ƙaran aiki gaskiya ni babu abin da nake yi akai domin na saba. Idan ka yi aiki wata ɗaya, biyu, uku ai ya kamata ka saba ko? Domin ƙaran nan ya kamata kai idan kama shiga aiki ba ka ma ji ƙaran ba zaka ji kamar ba ka ma aikin gaba ɗaya. To ni abin da nake yi babu wani abin da nake yi domin ƙaran aiki, domin na saba ya shiga jikina.

Eh to a nan inda nake dai yanzu, nan inda nake nan Arewa Kano, nan a Kano a nan Arewa gaskiya ne ban da dabba yanzu. Amma lokacin da nake gida, can gida wato a ƙauyen mu kwarai ma kuwa eh ina da dabba. Dabbobi ma ba dabba ba, awaki sosai ma amma gaskiya yanzu ban da shi, yanzu ban da shi, a'a ban da shi yanzu.

Eh to ka ga dai duk wani mai waya, duk wani mai waya wato idan na ce waya wato Android ɗinnan duk wani lokacin da babu wutan lantarki to ya za ka yi? Ai sai sa dama idan aka kawo wutar lantarki za ka ga kowa yana ƙoƙari ya jona waya yayi caji domin ana ɗauke wa shi ke nan. Ka ga ko ina ya zama sal, babu, babu wani kallo, babu wani miye da miye. To lokacin nan ake ɗau waya ayi amfani da shi. To ni yanzu idan ka tambaya idan babu wutan lantarki wayana nake amfani da shi tas ina kan online.

Okay so nawa nake karɓan kira a aiki? Eh to ya bambanta gaskiya ba zan iya cewa sau biyu, sau uku ko sau huɗu ba. Akwai wani lokacin da za a ga kira ya shigo sau biyu ko wani lokacin kuma da za a ga kira ya shigo sau uku, wani lokacin kuma ya shigo sau biyar wani lokacin kuma haka dai ya bambanta. Ba zan iya cewa ga lambar da nake amsa kira a wajen aiki ba gaskiya.

Eh to gaskiya wannan tambayan ne banga ne taba kana cije fas, cije fas, gaskiya fas dinnan bai banji banga ne ba gaskiya. Amma gaskiya banga ne ba, amma ina cije fas ko dai kana maganan gaskiya banga ne ba.

Wannan tambayar naka akwai, akwai ban dariya. Wato kujerun, kujeruna suna da daɗi? Suna da daɗi? Ƙwairaima kuwa, wanni kujera ne bai da daɗi. Amma musamman ma idan wanda, wanda aka yi da kyau, wanda ake ajewa a falo dame dame, me, me form ɗin nan, ai ƙwairai ma kuwa yana da daɗi. To idan dai kana so na baka amsa, kujerun na suna da daɗi, eh nawa suna da daɗi.

Eh to idan kana tambaya abin da nake tunawa daga yaro, wato sanda nake ƙarami, eh to gasu nan dai da yawa. Ai abubuwan da ake tunawa lokacin da ake ƙanana gaskiya akwai su da yawa. Lokacin da muke wasa, ake cin abinci, bawai, balalle sai ka tashi ka nemi kuɗin da kanka ba ko mai dai. Eh to amma ni na fahimta gaskiya wasan da muke yi lokacin da muke ƙanana.

Eh to wannan ban gane tambayan ba amma zanyi iya kokari na na amsa. Wanne fura kode fure kake fi so? Eh to ban sani ba idan fura ne wato na zalla dinnan wanda ake hadawa da fura da nono. Na fi son wannan amma kuma idan wanda fure kake fi so gaskiya ni furen nan sai a hankali ni ban gane ba.

Eh to idan ana tambaya wane launi idanun mu su ke to, aa ka san dai baƙin fata, baƙin fata aa sai dai ace baƙi da fari ko ba haka ba? Baƙin nan na tsakiya sai kuma faran nan wanda suke gefe da aa wanda baƙi da fari ne amsar ke nan gaskiya. Launi da idanun mu su ke gaskiya baƙi da fari.

Eh to, idan ana tambaya ina, ina nake ziyarta wato a kawo ziyara kenan? Eh to sai dai na je wajen mutanena nan inda muke a nan Kano. Musamman ma lokacin da ake, ah lokacin ko dai Sallah ko dai krisemeti haka dai. Nan nake, nake son kawo ziyara ko dai na ce ziyarta gaskiya can na fi dace wa.

Eh to gaskiya ni ba na ƙetare kafafuwa lokacin zama. A'a, ni ba na haka. Yanda dai na, na taho, na zo na tas, na gama na tashi abu na. Babu wani ƙetare a kafafuwa a lokacin zama. Gaskiya ni ba na yi. A'a, ni ba na yi. Ko da yake na san waɗanda suke yi ƙwarai ma da gaskiya amma ni ba na yi.

Yaya nake tabbatar da ingancin aiki? To ka ga dai mu da a wajen aikin ka san mu operator ne ko ba haka ba? To operatorcin ɗin da muke yi, idan kana so ka yi aiki da Allah, ya kamata ka yi masa aiki inda ya kamata. Duk wani inda aka samu matsala haka, je ka gyara. Kawaikai, ka gane ka gyara ko mai dai ya fito, sallau ga Allah, ka san cewa eh an yi aiki mai inganci.

Eh to idan ana tambaya wanda irin mai nake amfani da shi ya banbanta da wani irin mai, kai ma bara nayi ma tambaya. Mai ɗin nan wato na girki ko dai na shafawa ko dai na me ya yi kamata a banbanta ko ba haka ba. To idan mai na shafawa ne, ni a wannan man kaɗanya nake shafawa. Man kaɗanya wato a turanci Shea butter. Sai kuma idan na girki ne, ni manja wato a turanci a palm oil.

Me nake jin sauro? To, tsoro, tsoro, tsoro, tsoro. To ka ga dai, idan dai kai ɗan adam ne gaba ɗaya, akwai wani tsoro da yake jikinka. Ba za ka ce wai kai ɗan adam ba ka da tsoro ko kaɗan ba. Ƙarya ne, akwai tsoron da yake jikinka. Amma ni idan aka tambaye ni wanda tsoro gare ni, zan ce eh to tsoron mutuwa ne. Kowa ma yana tsoron mutuwa ko.

Eh to in kana tambaya me yake bamu ƙwarin giwa a cikin aiki, to ka ga dai wannan tambaya ya zo a taɓari biyu. Wato a taɓarin da ya zo akwai wani ɓari wanda ya zo kaman na ɓarin gargajiya sai kuma akwai wani ɓarin da ya zo kaman ɓari na, na, na yi maka abu wanda ya kamata sai kuma ya baku irin nan nazarin aiki. To ni idan ka tambaye mu gaskiya abin da yake bamu ƙwarin giwa a aiki, wato idan maigidan mu ya yi mana da kyau, yake mana babu wasa da albashi, abin da yake bamu ƙwarin giwa kenan gaskiya.

Eh to idan aka tambaye ni sau nawa nake kallon madubi, to madubin nan ka gani bana ma kallon madubi gabaɗaya, sai dai nayi wanka, ko ina ƙoƙarin na fita, ko de wani abun dai ina so na duba wani abun a fuskana. Amma gaskiya ni wai kallon madubi gaskiya a wuni gabaɗaya bai fiye sau ɗaya ba ko sau biyu ba gaskiya.

Okay, yaya nake bikin ranar haihuwan mu, haihuwa, haihuwa? Eh toh, ka ga dai mu, mu idan aka yi haihuwa, ana, ana zuwa ko a wajen matan da ta yi haihu, ka gane sai a zo a kawo ziyara sai kuma a ba da waɗannsu kyaututtuka. A misali a ba da kayan baby, irin dai haka.

Eh to wannan tambaya gaskiya. Akwai wani ɗan adam da baya miƙe jiki da safe? Akwai wani ɗan-- eh mana ina miƙe jiki da safe, ƙwarai ma kuwa. Kai duk dabbobi ma gaba ɗaya akwai wanda baya, eh miƙe jiki da safe. Kusan kowa yana miƙe jiki da safe. To eh ƙwarai ma kuwa ina miƙe jiki da safe.

Wato yaya nake neman izinin hutu? To ka ga dai idan ana maganan kamfani ka san akwai dokoki ko ba haka ba. Akwai dokoki sai kuma akwai duk wani kamfani yana da dokan shi, dokan da aka kafa da miye da miye ko ba haka ba? To ka ga dai yanzu idan ana maganan inda nake neman izinin hutu sai dai a je wajen manaja ko dai me kamfanin gaba ɗaya a gaya masa abin da ake so a gaya masa sai a ce ga ga abin da ya faru kuma ina son izinin hutun.

Eh to ina fin kuzari da, da safe ko da yamma? To ka ga dai wannan ma zan ce ɗan adam ya bambanta ko ba haka ba. Kwarai ma kuwa ɗan adam ya bambanta amma ni gaskiya kuzarin nan gaskiya ni, ni na fi yinsa da yamma. Eh na san waƴansu za su yi mamaki amma ƙwarai maku wa na finson, na fiyinsa da yamma.

Eh to ka ga ni, ni ba ɗan, ɗan Kano bane, ɗan Arewa bane. Ka gane. To ni bako ne a nan. Ko dayake nan aka haife mu nan, muka girma. Ko ba haka ba, amma ni ba ɗan asalin ɗan garin bane. To domin haka ba zan na fatan samun sanyawa ba gaskiya. Eh ni ba ɗan garin bane.

Eh to ka ga dai yanzu wannan ice cream ɗinnan ko dai a Hausa a ce "adece alawa", ka ga dai wanda ni nake so? A'a, gaskiya ni bana ma sha gaba ɗaya. Duk wana abun dai shafi siga ko dai daɗi gaskiya ne ina saurara masu, wato bana, bana fiye son siga gaskiya. Domin lafiyana, ni lafiyana nake duba. Bana fiye son abu mai siga gaskiya. Domin haka ni bana shan ice cream gaba ɗaya. Bana sha.

Ai ko, eh ina shan madara ƙwarai ma kuwa eh ina sha. To kana ji idan aka shigo wa ɓarin arewanci nan a Najeriya musamman ma idan Kano ko dai Katsina, Kebbi ko Kaduna haka dai Adamawa duk wani ɗan arewa da ka sani ai yana shan madara. Ana maganan shayan nan ai ƙwarai da gaskiya ana sa madara a ciki. Eh ina shan madara ƙwarai ma kuwa.

Eh to wannan tambaya wanda irin jaka nake kai? Jakan nan, jakan nan wato jakan nan wanda ake saka kaya a ciki ne kake nufi ko dai jaka kuɗi kake nufi? To idan jaka wanda ake saka baya, wanda ake saka kaya a ciki ne wanda ake, ah, aza shi a baya to ka ga wannan? Shi akwai shi kala kala, akwai shi kala kala. Shi ma ina so amma irin na mai quality ɗin nan mai ƙaurin nan shi nake so.

Eh to idan ana tambaya idan ina addu'a kullum? To ka ga dai ni yanzu ni ba musulmi bane ba ko ba, ni Christian ne. To ni so ba kullum nake addu'a ba, a'a, ni ba kullum nake addu'a ba. Ansa nake nan, ba kullum ba. Sai dai da safe kuma da yamma, yauwa. Wato da safe idan zan fita na tafi aiki ina addu'a, sai kuma idan na dawo kafin na yi bacci ina addu'a. So biyu nake addu'a.

Eh to ina yin motsa jiki kullum. To kaga dai mu irin aikin mu da muke yi gaskiya dole ka motsa jiki, dole ka motsa jiki. Kaga idan ka shiga aiki, aikin nan ba aikin wanda ake zama wuri ɗaya ba. Daga shirya leda, daga tashiwa, a kai role baya, a saka a kan mashin idan mashin ya samu matsala a zo a gyara. Haka ka gani motsa jikin kenan ko ba ka ba? Amma idan ta ɓarin wai a fita a yi ɗan exercise a yi mai da mai ba kullum ba gaskiya. Amma idan ta ɓarin motsa jiki ne in general eh ina motsa jiki.

A kwai wani ɗan adam wanda ba ya son ɗakin sa ya yi haske. Ko da yake akwai wa'ansu wanda gaskiya kazanta sunansu na biyu ne ko ba ka ba, amma gaskiya idan ni aka tambaye ni idan ina son ɗaki na wa yayi haske ƙwarai ma kuwa ina so ɗaki nawa yayi haske. Eh ina so yayi haske gaskiya. Domin ai ka ga tsafta Allah yana son tsafta ko ba ka ba. Kwarai ma kuwa ina so ɗaki na yayi haske.

Ka ga wannan tambaya, wato ina nake ajiye maƙulli, maƙulli, maƙulli? To ka ga dai yanzu, tunda dai ni aiki nake yi, idan na tashi da safe ina barin gida, ina barin ɗaki, ina kulle ɗaki na, na tafi da maƙulli. Ka gane, babu wani wai ajiye maƙulli a wani gida ko dai na ajiye maƙullin a gida amma a wani wurin ni bana haka. Ina tafiya da maƙullina a jikina.

Ka ga yanzu idan kana tambaya wanda malami nake fi so? To ni malamin nawa ka san ni ba musulmi bane ko ba haka ba? To ni malamin nawa ni, sai dai ranar Lahadi idan na je coci, ka gani. To ni kuma ka san ni Catholic ne. To Catholic ɗinnan babu wani wuri wanda malami ka fi so domin malaman namu sai dai a ajiye su wani lokacin sai shekara ɗaya, biyu, uku kafin su bar cocin. To haka abun yake.

To idan ana tambaya sau nawa na ke duba sakonni aiki, to sakonni dinnan, ai ka ga idan ka shiga aiki babu wani wai ba ka ma da lokacin da za ka duba sakonnin aikin nan. Domin gaskiya idan ka shiga aiki sai dai ka natsu, ka yi aiki mai kyau, ka tabbatar da cewa ba a samu wasu ba ko dai ɓacin laifi ba. Ka gane babu ma lokacin da za ka duba sauke. Amma idan dai zan ba da amsa ga tambayar nan, zan ce wajen su biyar sosai dan haka.

Eh to, idan aka ce ina koyan wata yare ƙwarai ma kuwa aini, ainihi ba, ba haushe ba ne ba. Wannan hausan nan dai nake yi domin an aife ni a nan ne kuma na girma a nan ƙwarai da gaske, sai sa nake hausan nan. Amma ba yare na ba ne ba, ni ba haushe ba ne ba ko bahaka ba. Amma idan ana tambaya ko ina koyan wata yare, eh ƙwarai ma kuwa ainihi tibin ne, tibin ne. Tibin ma na iya sai kuma turancin ma ƙwarai da gaske na iya.

Eh, ina zuwa wurare da wuri gaskiya. Ni ban saba zuwa waje da daga baya ba gaskiya. Ina zuwa wuri a musamman ma idan biki ne ko wani aiki ko dai wani abun dai na mahimmanci gaskiya ni ina zuwa da wuri. Kwarai ma kuwa ina zuwa da wuri.

Eh to wannan tambayar ni gaskiya. Na fi son tufafin auduga gaskiya. Ka ga tufafin audugan nan gaskiya ne, na fi sabawa da shi. Ni tun da aka haifeni ma ai ni wanda muke amfani da shi kenan. Na audugan nan gaskiya yafi, yafi kyau, yafi lafiya ko mai dai. Ko dayake akwai kowa da irin tunaninsa amma ni na fi son na auduga gaskiya.

Eh to idan ana tambaya takalma gaskiya akwaishi kala kala sai kuma a bazan iya bayar da amsa ɗaya ba domin idan ana tambayar takalman da nake so, kasan takalman na akwai na gargajiya wato wanda ake a nan Najeriya sai kuma akwai na bature ko bahakaba. Amma idan aka zo wai kayan sakawa na gargajiya irin na gida na Afirka idan na fi son na gargajiya amma sai idan aka zo a kan kayan bature, na fi son na takalman bature.

Eh toh, ka ga idan kana tambayan labarai, a ko kafafen labaran da nake amfani da su, ka ga dai akwai su nan da yawa, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. To ka ga idan ana maganan nan na Kano akwai 95.0 FM, sai kuma akwai a labaran da idan ka shiga na Freedom Rediyo, da me da me, akwai sai dai da yawa. Amma ni gaba ɗaya sun yi min, domin ina samun abin da nake so a can.

Eh ina sauraron rediyo sosai ma, amma ni gaskiya na fi, na fi sabawa da zuwa online na shiga labaran nan ta ɓarin waya ko dai ta ɓarin, a irin nan ta application na kan waya, na sami abin da nake so, na sami labaran da nake so. Amma tabbas eh ina sauraron rediyo ƙwarai ma kuwa.

Eh to wannan tambayan gaskiya sai a hankali. Yaya nake magance koke-koke? Magance koke-koke? Eh to, idan ana maganan magance ko wata ɓarin ko bangarin magani, eh to idan aka zo ta gargajiya ƙwarai ne sai kuma idan aka je ta maganin bature ma haka ne. Amma gaskiya sai dai a siya magani ko dai a yi wani abun dai.

Eh to idan na gane tambayan nan, wato wanda apps nake amfani da shi wanda suke da yawa, wanda suke da yawa a waya ko to, ina da apps ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba goma ba, ba sha biyar ba akwai su da yawa amma ka ga Opay, ka ga Facebook, ka ga Twitter, ka ga Instagram, ka ga Telegram, yauwa su nake amfani da shi sh kuma su irin su suke da yawa a kan wayana sosai.

Eh to, idan ana tambaya wani lokaci na rana nake fiso, aa to kaga dai ni da yamma ya fi mun gaskiya. Kaga da safe, da asuba sai kuma da yamma. Domin gaskiya ni bana shiri da rana, wato tsakan ranan nan wato ƙarfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na ranan nan gaskiya ni bana so. Na fi so lokaci kaman ƙarfe shida na yamma ƙarfe bakwai zuwa har ƙarfe goma sha ɗaya na dare, na fi so.

Eh to in na gane tambayar nan sosai wai waya na cika ajiya, cika ajiya? Eh kwarai makuwa yana cika ajiya wato wannan ajiyan tabarin kuɗi ne ko waya ko dai tabarin aah wato ban sani ba dai amma kwarai makuwa tana cika ajiya domin babbar waya ce kuma na zamani ce. Eh tana cika ajiya.

Eh to ai babu tabbas lokacin da za ka ce wai ko dai ni zan ce wai ina waƙa. Kusan ko da yaushe ina waƙa ko da yake ba ko da yaushe ba amma kusan ko da yaushe duk wani lokacin da kana jin ra'ayin waƙa kawai sai ka yi waƙa. Ni ma haka take. Ba wai ina da lallai waiga lokacin da nake waƙa ba. Ko da yaushe idan na zso ina waƙa.

Eh to idan ana tambaya wane launi nake fi so, to ga dai ƙauriya, ga ja, ga fari, ga gasinan dai dayawa, ga blue. Amma tabbas idan aka tambaye ni wanda ƙaurin da na fi so ko dai launi wanda na fi so, gaskiya ni na fi son akwai su dai dayawa ba, ɗaya ba biyu ba. Amma ka ga ƙauriya gaskiya ina so.

Gaskiya ni, matashin wiyan nan ni bana amfani da shi gaskiya, bana amfani da shi ko kaɗan. Amma dai gaskiya ni na san wa'yansu da yawa wanda suke amfani da shi, musamman ma abokanai na gasu nan dai, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba wanda suke amfani da shi. Amma ni gaskiya ni bana amfani da shi gaskiya, bana amfani da shi.

Eh to yaya nake tafiya zuwa wurare? To ka ga dai wannan ma ya banbanta, ko dai zan ce a banbance take. A misali yanzu idan waje mai nisa ne kuma yana buƙatar wai na kai wurin da wuri, ina shiga adaidaita ko dai na ɗau adaidaita ya kaini wurin. Amma idan wurin bai dai, bai dai yin yisa gaskiya takawa nake daƙafa.

Eh to idan katanbayeni sau nawa nake amfani da wayata ai, ai wannan kusan koda yaushe gaskiya kusan koda yaushe. Kafin dai ka ga na ajiye waya gaskiya na sami low battery kenan. Gaskiya ne haka nake. Koda yaushe ina kan yanar gizo, koda yaushe ina kan intanet, koda yaushe ina kan news app, koda yaushe ina kan abubuwa, abubuwa dai da yawa. Idan dai ba kallo nake ba, idan ba Facebook nake ba, akwai abubuwa da yawa da nake da waya. To kusan kullum gaskiya ina amfani da waya.

Eh, toh wanan tambayan banganishi sosai ba amma ina iyayen iyo, iwo kode iwo. Eh, thowa kode ihu. Eh, tou bangan ne ba amma idan ihu ne kwarai ma kuwa waye baya ihu. Sai dai murg sai dai kana da matsala da murya kode na magwogoro. Inba haka ba kwarai ma kuwa ina iya yi.

Eh, sau nawa nake tsarkake gidanmu? Eh to, ka ga dai ni ba gaskiya ban fiye yi ba, ban fiye tsarkake gidanmu ba amma Idan maƙocinmu dai gasinan de, wanda suke yi wajen sau nawa ma. Amma gaskiya ni ban fiye yi ba gaskiya, sai dai ka ga sau ɗaya, sau biyu ko sau uku haka.

Eh to unguwar mu, ka ga dai yanzu ni unguwar mu nan, nan a Kano Sharada nake. To Sharada nan da nake, ah wajen da kamfuna suna nan da yawa ne. Akwai kamfani da yawa a Sharada, sai kuma akwai jama'a, sai kuma akwai wuraren kasuwanci haka dai haka dai. Amma gaskiya idan ka shigo Sharada, za ka ga kampani ya fi yawa gaskiya, kamfani ya fi yawa.

Eh to ka ga idan ana tambaya yaya dangantaka mu da shugaban aiki, ƙwarai ma kuwa ai wajen, wajen aikin mu gaskiya mu muna da haɗin kai sai kuma muna da ba, muna da girmamawa wanda suke gabanmu ko ba haka ba. To wajen mu dai gaskiya, a dangantakar mu gaskiya ya fito tsaf, ba mu da matsala nan gaskiya. Kowa yana da haɗin kai.

Yaya na ke shaƙata lokacin hutu? To, lokacin hutu ka ga, eh to lokacin hutun nan gaskiya sai dai idan dai ba unguwa ake ba ko dai a fita a je ana shan iska ko dai ana hira ko dai ka ga a bar unguwa a je wani gun, wani unguwan daban a je a ga abokanai ko dai iyalai. Haka din dai haka mu ke shaƙatawan hutun mu.

Wannan tambaya akwai, akwai sa dariya. Ina kuka lokacin yanka albasa? A'a, gaskiya ni bana kuka. Bana kuka, bana kuka. Ina-- amma gaskiya yana shiga ido fa ƙwarai da gaskiya idan kana yanka albasa. Amma kasan komai sabuwa ne. Idan na saba shikenan kuma ni na saba. Domin haka ni bana kuka idan ina yanka albasa, bana kuka.

Eh to wannan tambayan Matashi nawa nake amfani dasu? To idan ana maganan matashi, matashi nawa na ke amfani da su? To gasu nan dai ina dasu sama da guda uku, sai ma nace guda huɗu biyar.

Eh to ba dan lallai bane ba, amma sanda muke kanana kaga gaskiya muna son kallon wata da daddare. Amma gaskiya yanzu mun wuce wannan gaskiya, yanzu abin da ke gabanmu ba kallon wata da daddare ba, gaskiya kam yanzu gaskiya bana son kallon wata da daddare, bana so.

Eh to ka gani inda muke aiki, ba, ba wai ina da ofis ba gaskiya ba wai ina da ofis ba domin ni operator ne. To domin haka idan abin da nake yi idan na, na isa wajen ai kamfani dai ba ofis ba kamfani. Abin da nake yin na farko idan na, na isa kamfani, ina kunna mashin ɗinna domin sai yayi chaji kafin za mu fara aiki sai kuma na ɗan gogoge shi kafin a fara aiki.

Eh to kaga dai yanzu wannan tambaya ina raba ayuka ga wasu? Eh to kaga mu wajen aikin magaskiya kowa yana da aikinsa. Ka san mu aikin mu ba wai za a ce wai, ah ga a lokacin da ake tashiwa ba a'a. Mu ba haka ba ne ba mu targets ne, kaga ne? Musamman idan a misali idan ka kai abin da ya kamata ka buga a ranan cikin nan ka tashi to babu wani amfanin raba ayuka.

Ina kallon inuwata? To ka ga dai yanzu, ƙwarai ma kuwa karya ne ka ce wai ba ka kallon inuwanka. Ka gane, ko ba ko da yaushe ba amma wani lokacin dai ya kamata kana kallon inuwanka. Ka gane, ko ba ko da yaushe ba amma wani lokacin da ya kamata kana kallon inuwanka. Domin abun ne kamar dai yana cikin duk wani ɗan adam, yana cikin duk wani ɗan adam gaskiya. Ya kamata kana kallon inuwanka ko bai kamata ba.

Okay to ka ga dai yanzu wannan tambayar naka ban gane abun nan da kake nufi da taga ba. Taga kana son zama kusa da taga? Eh to ka ga dai yanzu eh, bara dai na ce eh domin wannan tagan ne gaskiya ban fahimci abin da kake nufi ba karya. Karya babu kyau.

A gaskiya ba na yi, gaskiya ba na yi. Ba na fikin tufafi ba na yi, ba na yi. Amma kuma inda dai abun yake akwai da yawa wanda suke rikicin tufafi ko ba haka ba. Akwai su da yawa. Abokanai na ma su na yi. Amma gaskiya ni idan aka tambaye ni, ina yi ko ba na yi, gaskiya ni ba na yi.

Yaya nake kula da gashi na? To ka ga dai yanzu idan ka tashi da safe sai ka yi wanka, ka wanke gashin yanda ya kamata musamman ma gashin kai ka wanke inda ya kamata. In ka gama ka fita daga banɗaki ka shigo ɗaki ka shafa masa mai sai ka taje. Kaga inda ake, ake kula da gashi kenan.

Eh to idan aka tambaya wanda irin burodi nakefi so, to kaga burodin nan akwai shi kala kala ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba. Akwai wanda zalla ne sai kuma akwai wanda akwai siga, akwai wanda mara siga, akwai mai kwakwa, akwai mara kwakwa, akwai mai bota, akwai mara bota. To ni dai gaskiya nafi son a wannan da, da sigan baiyi yawa ba sai kuma wanda yake da laushi.

Eh idan wasa ne, wasa wane irin wasa nake sonyi? Gaskiya wasan nan sai dai da da muke ƙanana muke wasa amma yanda nake yanzu sai dai, sai dai ado, kayan buga bal a shiga fili a buga bal wasan da nake yake nan. Idan dai ban da wannan gaskiya babu wani wasan da nake yi.

Eh to idan ana tambaya yaya wurin aikinmu yake, to wurin aikinmu ga shi nan dai, ai yanda na faɗa company ne kamfani ne, kamfanin leda ne. Muna yanka leda, ledan nan wanda ake saka, ah, kaya a ciki wato tufafi ko dai zan ce kayan shadda dame dame. Haka aikinmu yake. Mashina ne a cikin wajen aikinmu, mashinan wanda suke yanka leda.

To yanzu idan ana tambaya yaushe nake fara aiki, kullum to kaga idan muka tashi da asuba karfe bakwai ya kamata a shiga aiki. To idan aka shiga aiki karfe bakwai dinnan sai a kunna mashin, idan aka kunna mashin sai ajira yayi caji. Bacin ya gama caji kafin sai a fara yanka leda koba haka ba. To ledan nan kafin a fara aikin nan a musamman wani lokacin yana kai bakwai da minti talatin, wani lokacin kuma yana kai bakwai da minti arba'in da wani abu kafin a fara aiki.

Zafi, yaya nake jurewa zafi? To ka ga, a-akwai Zan ce damuna akwai zafi sai kuma akwai sanyi ko ba haka ba. To duk wani yanayi wanda ya shigo kaga kaman zafin nan, a-ba maganan jurewa ba, sai dai kawai dai yanda dai idan zafi ya shigo sai a buɗe ƙofa domin a sami iska ya shigo ko dai a yi wani abin dai. Amma gaskiya ba wai zama kawai ake ba, sai dai a buɗe ƙofa da daddare nan koyaya de domin iska ya shigo.

Eh to kaga yanzu idan ka tambaya yaya nake gina dangantaka da kasuwanci, kaga dai idan kana da kwastomomi idan suka zo ya kamata kana magana da su ba ka fushi kuma yayi kamata kana da girmamawa ma kowa kuma yayi kamata ka duk wani abin da aka ce a bayar ka ba da farashi tsakanin da Allah. Ka gane idan ana haka za a samu dangantaka sosai.

Eh to ka ga yanzu idan kana maganan ina ko dai kana tambayan wanda app nake amfani da shi domin, domin sakonni, saƙo to sai dai gasu nan ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba gaskiya ina amfani da Facebook, ina amfani da Twitter, ina amfani da Telegram, ina amfani da, da Instagram, sai kuma ina amfani da Discord, gasu nan dai ina amfani da WhatsApp, ga sannan duka ina amfani da shi.

Eh to gaskiya, sau nawa muke taro a Makon? To ka ga dai yanzu taron nan, aa masamman an fiya samun taro so ɗaya ko so biyu ga wata, so ɗaya ko so biyu ga wata gaskiya. Domin ko da yake akwai wa'ansu wanda suke sama da haka, amma gaskiya mu so ɗaya ko so biyu ga wata muke yi.

Eh to ka ga wanda irin kyauta kake san bayarwa, to kyautan nan musamman ma idan irin nan masu baran nan ne ko almajirai ko dai haka. Na fi so ina kyautata kar da, da kuɗi irin nan na san ba wani kuɗi mai nauyi ba amma kamar dai canji dai wanda za su ɗan iya siya abinci da shi.

Eh to ka ga wannan tambayan naka, ina fa son fansir ko alkalami? To gaskiya ni na fason fansar domin fansar dinnan abinda na saba da shi tun ina ƙanana. Gaskiya ni nafi saba da pencil dinnan. Ka ga dai ko wa dai da abinda yake saba da shi ko baka ba. Akwai wasu wanda sun fi saba da alkalami dinnan amma ni gaskiya nafi saba da fansar.

Kwarai ma kuwa, kwarai ma kuwa. Duk wani ɗan adam da aka ajiye kai, idan aka ajiye kashi ɗari, kashi tamanin da wani abu ko kashi casa'in da biyar suna rera waƙa lokacin da suke wanka. Kwarai da gaskiya domin abin kamar yanda Allah ya yi shi ne kawai. Idan kana wankan nan, idan ba magana kake da wani a waje ba ko kana hira, gaskiya ana, ana, ana waƙa gaskiya. Eh ina yi, kwarai ma kuwa ina yi.

Kagadai wannan tambayan ni ba na rufe baki lokacin hamma ba. Ai lokacin hamman nan ana buɗe baki ƙwarai ma. Idan ka rufe baki hanya kai ɗan adam ne kuwa? Ai idan kana hamma ana, ya kamata ka buɗe baki gaskiya. Ina buɗe baki lokacin hamma, ba na rufe baki lokacin hamma.

Gaskiya mu a wajen aikin mu ba ma hutawa, ba ma hutawa gaskiya ba mu wa hutawa. Ka ga dai akwai waɗansu kamfani wanda idan ka je akwai lokacin da ake fita a dan ba su ko awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi su fita suɗan sha iska kafin su dawo su cigaba aiki. Amma mu gaskiya mu ba ma hutawa babu lokacin hutawa domin mu aikin mu na target ne ba lokaci ba ne. To idan ko ka tashi za ka huta ka man ɓata lokacin ka, ka ke gwara kawai ka cigaba aiki ka kai target din ka.

Eh to ka ga dai yanzu idan dai na tashi da safe ne ina yin abinci na da kaina a gida, amma kuma idan na je wajen aiki sai kamar ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu haka, wani lokacin ƙarfe biyu da minti ashirin da biyar, wani lokacin ƙarfe biyu da minti talatin, kafin na ke fita na je inda ake sayar da abinci. Musamman ina siya shinkafa da wake wani lokacin kuma na siya awara, wani lokacin na siya dankali. Haka ɗin ne amma, a ni na fason shinkafa da wake gaskiya.

Ina da katin kasuwanci, to katin kasuwanci nan ai sai wanda yake kasuwa yake da harkan ko dai yana harkan kasuwanci a cikin kasuwa ko ba haka ba. To ni ban da katin kasuwanci gaskiya domin ni na bada a sannan nan ba yau ba ba, ba jiya ba kuma ni na sanar da cewa ne aikin kamfani nake yi, ni ba aikin kasuwanci nake yi ba toh domin haka ni bani da, bani da katin kasuwanci.

Ina nake tofar da miyau? Eh to idan ka tambaye ni ina nake tofar da miyau, a ƙasa ne mana. Kwarai ma kuwa a ƙasa domin ni bana tofar damiyau inda aka saka siminti. Na ɗaya kene inda aka saka siminti ko dai inda aka saka tile a ƙasa ko dai a cikin kamfani. Ni bana tofar damuwa nan gaskiya. Ni sai dai a waje wato idan ina maganan waje ƙasa inda ƙasa yake nan nake tofar damuwa.

Eh to idan ana tambaya lokacin da nake farkawa kullum to ni ka ga, a ina farkawa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, ina farkawa kamin karfe biyu da rabi, ina farkawa kamin karfe huɗu, na asuba ke nan fa, eh sai kuma ina farkawa karfe biyar, haka ɗin dai wajen sau uku nake farkawa kafin garima ta waye.

Ina amfani da mataimakin murya? A'a, ina a'a bana amfani da mataimakin murya. Gaskiya bana amfani da shi. To ainihi muryan da Allah ya ba ni ainihi ya ishe ni. Ko, ko dai muryan nawa yayi kama, yayi kama da abin da nake ƙara wani technology a kai ne. A'a ni murya na ta gaskiya nake amfani da shi.

Eh to gaskiya ba lalle ba ne ba, ba lalle ba ne ba. Domin idan ka tambaye ni idan ina son wurare masu hayaniya, gaskiya ba lalle ba ne ba musamman. Amma dai idan wajen aiki ne ko dai idan na fita ina so na canje, na sha iska ƙwarai ma kuwa ina son wuraren da ake hayaniya ko ba haka ba. Amma gaskiya idan wai ni wajen kwanana ne inda nake kwana gaskiya ba na son hayaniya ko kaɗan.

Wanne shago kake fi zuwa? To wanda shago nake fizuwa? Aaa, ni abubuwan da nake siya gaskiya. Aaa, idan dai a unguwa ne, na fi zuwan shago wato inda ake kira provision shop dinnan. Inda ake siyar da su omo, shinkafa, gishiri, me da me, ni na fi zuwa wannan gaskiya. Na ma fi saba da wannan.

Ina biyan kuɗi ta waya ƙwarai ma kuwa? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Eh ina biya. Domin duk wani wannan application na Opay, Moniepoint, Palmpay, Smartcash, Moniepoint gaba ɗaya ina da su. Gaba ɗaya ina so ina da su. Domin haka wani lokacin in na je siyayya a shago ma ba lallai sai na ba da kuɗi ga hannu ba. Ah da waya nake biya. Eh ina biya da waya.

Eh toh, wanne iyayan itace, itace kake fiso? Gaskiya ni ban gane tambayar nan ba amma idan iyayan itace nake fiso, gaskiya ni ban gane ba amma, ah, idan ana maganan yaya, iyyayan wannan, gaskiya ni sai dai, gaskiya ban gane maganan ba, gaskiya ban gane ba.

Me nake yi lokacin da na kamu da mura? To ai, ka san da cewa mura gaskiya babu daɗi. Mura yana-- kana kamuwa da mura, za ka ji abinci ma bai ma daɗi. Za ka je ko'ina, a hancin ka ma ba ka iya numfashi yanda ya kamata. To kaga magani ni nake sha. Kaga maganin nan ba lallai wai maganin bature ba. Ina siyan maganin, maganin gargajiya sai kuma wani lokacin ina cin citta sosai da kanimfari Haka ɗin dai ka san maganin sanyi ne gaba ɗaya.

Eh to muna samun horo a wurin aiki. Eh to gaskiya ana samu dai amma mu ba mu fiye samun horo ba gaskiya. Amma maƙociyanmu waɗanda muke nan wajen da muke aiki yawancinsu suna fiye samun horo a wajen aiki. Amma gaskiya idan wai aka zo ta kamfaninmu gaskiya da wahala ba ko da yaushe ba gaskiya.

Menene lambar mu mai albarka? Lambar mai albarka? To ai ne wannan tambayan sai a hankali fa. Wanda lambar kuma? Ko dai lambar gida kuke magana ko lambar aiki ko me? Idan lambar gida ne, lamba talatin da bakwai. Idan na aiki ne kuma, ace lamba goma. Sai kuma idan lambar wara ne, gaskiya ha ne bangane.

Kwarai ma kuwa ina son cin abincin titi. Ka ga dai cin abincin titi tabbas ake yana ma da daɗi. Ko da yake ba kowa ba amma gaskiya ne ina son cin abincin titi. Ko da yake ba koda yaushe ba amma ina son cin abincin titi. Kwarai ma kuwa ina son cin abincin titi.

Gaskiya dangantakarmu da maƙwabta maƙwa maƙwabta ya yi gaskiya. Ya yi domin ahh ka ga dangantaka ɗinnan ya yi kamata ana da shi da kowa koma. Ko maƙocin ku ne, ko maƙwabtarku ce, ko ina ce gaskiya ya kamata ana zama lafiya ko ba haka ba.

Wanne irin wasa nake yi a waje? Gaskiya ni bana wasa a waje, ni bana wasa a waje. Ai sai dai idan wasan ƙwallo ne, kaman buga bal, a je fili a buga bal sai kuma a dawo. In ba haka ba, in ban da bal, ban da wani wasa da nake gaskiya.

To kayan aikin da muke amfani da su, kun san dai aikin kamfani ne kuma aikin leda ne. To a kayan nan sai dai mashina, sai kuma masalla, abin da ake ɗaura dila da shi, sai kuma sai me da ledodi. Haka ɗin dai kayan da muke amfani da shi a kamfanin kenan.

A zuwa kasuwa sai dai lokacin da aka tashi daga aiki, ko dai lokacin da ƙarshen wata sanda ake albashi. Domin da yake da aikin albashi mu ka yi, sai ƙarshen wata ake zuwa kasuwa, ko dai ranar da aka tashi daga aiki sai a shiga kasuwa da wuri kafin a dawo.

To ni irin kiɗan da nake son ji, akwai su dai kala kala. Akwai, kiɗan hip hop sai kuma akwai na rap, sai kuma akwai na R&B. Ko ma ni gaskiya ni na fi son R&B sai kuma na fi son gospel. Domin amma duk duka ba ɗaya dai sun yi min, amma ni na fi son gospel.

Eh to irin wasan da nake fi so sai dai wasan ƙwallo sai kuma ga wasan UFC sai kuma ga wasan boxing. Duk ina so ƙwarai ma da gaske amma idan aka tambaye ni wanda nafi so gaskiya ni nafi son UFC. UFC ɗinnan nafi jin daɗinsa.

Na iya magance damuwa aiki? To ga shi nan dai idan ana maganan magancen damuwa a wajen aiki. To ka ga idan aka je aka samu manaja aka yi mai magana sai a sanya za a yi domin gaskiya wani lokacin na iya magance damuwa a aiki? To ga shi nan dai idan ana maganan magancen damuwa a wajen aiki.

Gaskiya ni na fi son shayi, domin idan dai ka duba abin da likita suke fada, abin da likita suke magana akai, suka ce wai kofi yana da ɗan matsala, musamman idan aka zubo ta ciwon zuciya da wasu abubuwa haka a jiki. Amma ka ga shayi musamman ma idan da madara ne da mai da mai, gaskiya ne na fi son shayi.

Eh ina iya kunna wuta amma wanda irin wutan ake tambaya, wuta na lantarki ko nawanne? Ina iya kunna wuta ko, ko wutan na lantarki, ko wutan janareta ko wutan ko wanne dai, ko na girki gaba ɗaya na iya kunna, ina kunna wa.

Eh ina son ɗaukan hotuna. Ai hotuna ai tun da kana da waya kuma da, da space a kai kwarai ma kuwa akwai daɗaɗɗen hotuna. Ka ga yanzu hotuna a yana da amfani sosai ba kaɗai akan profile kaɗai ba amma idan ka ɗau hotuna irin nan, nan da shekara biyar za ka ga amfaninsu. To idan aka tambaye ni idan ina son ɗau hotuna ko eh ko a'a, eh ina so.

Eh ƙwarai ma kuwa ina iya gabatar da rahoto sosai ma. Ka ga dai yanzu a kampanin da muke, a misali idan manaja baya nan ko dai alajin da kanshi baya nan, irin aka bar ni a kan wato shugabansu gaba ɗaya, kaka idan suka dawo ya kamata ya kasance ina basa rahoto. Kagane, yauwa!

Yaya na ke gaishe mutane? Eh to ka ga, in da safe ne za a ce ina kwana, in da rana ne za a ce ina wuni sai kuma da yamma ma haka ina wuni. Haka ne, amma waɗansu dai akwai inda ake gaisuwa daban daban a Hausa. Wani idan aka ce da ina kwana nan, waɗansu sai su ce barka da asuba, waɗansu kuma sai su ce ina wuni, waɗansu nan sai su ce barka da wuni.

Eh ina kunna sanarwar apps, ina kunna domin a misali wani lokacin kana iya samun saƙo akan apps ɗinnan to in baka kunna ba zai kasance ba za ka samu saƙon ba kuma zai iya yiwuwa sabon yana da amfani sosai, to domin haka ina kunna saƙon apps.

Eh, to inda muke sadarwa a wajen aiki, kaka idan ana aiki musamman ma a cikin operators, ya kamata ana sadarwa sosai. Domin wani lokacin ana samun matsala akan machine sai kuma ana bukata in baka iya gyaran ba ka gaya bukata, ka yi ma wani magana ka gane. To sadarwa ɗin ke nan ay. Ya kamata ana juwa magana.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo sosai ma, musamman ma idan aka zo akan apps irin apps kamar su Alibaba, irin su Temu, irin su, su Niger Connect dinnan. Kwarai ma kuwa ina siyan abubuwa a yanar gizo sosai ma. Domin wani lokacin sai kaje yanar gizo kafin za ka ma samu abin da kake so. Eh ina siya.

Eh, ina, ina sanya tunatarwa domin ayyuka. A misali,, idan kana aiki ko dai ka san cewa ayukan da kake yi a ranan kuma ko dai kana da uzuri, wani uzurin da za ka je ka yi kuma ka san aikin da kake yi zai iya shanye ma zuciya gaba ɗaya, eh, ya kamata ka sanya tunatarwa domin ayukan nan gaba ɗaya. Eh, ina yi.

Ina rike riga a aljuhu na? A'a, gaskiya bana rike riga a aljuhu. Bana iya rikewa domin wani lokacin sai an ganka kaman wani ɗan iska haka. Gaskiya bana rike riga a aljuhu. Ina a'a, bana rike, bana rikewa.